Wane irin sabulu kake amfani da shi? Wato sabulu na turawa nake amfani da shi, wanda kuma zaka ji ana ce mai Fresho. Ya fi kyau, yafi armashi kuma ga ƙamshi kuma gare ni ne yafi araha. To kuma sabulu irin namun gargajiya za ka ganshi bakin sabulu hakan haɗe. Shi ma yana da kyau amma dai matsalar ta wasu sukan zubo wasu sinadari wani batu da yake ce ma chemical suna zuba wa ciki wanda kuma yana da ban tsoro. To amma ba da banshi ba dashi zan dinga amfani da shi. Shima Freshon da ka gani yana da kyau, yana da armashi sannan in ka wanka za ka ji yana ƙamshin cikin mutane wanda daga abun yana da armashi. Toh wani sa'in kuma ba ma fresho ba, wani sa'a premium nake samu in saya in wanka da shi saboda shi ma yana ɗin kyau kuma in kai wanka zaga wankan ka ya gudu fes fes ba ka da damuwa.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Wato yanke shawara a aiki abu ne mai ɗan kyau wanda a sannu sannu muke yi bana bari in yi da garaje. Saboda abubuwan ma sai a hankali, in ka ce za ka yi garaje sai ka samu matsala. To abun shi ne kuma idan na tashi yanke shawara zan tambayi kowa me manufar su me suke gani game da zamani me za su ce. In kowa ya kawo shawara in na su yafi kyau zan duba wanda na shi yafi kyau muyi amfani da shi. In kuma nawa na yafi kyau gaskiya shi zamuyi amfani da shi amma bazan nuna musu da ƙarfi da yaji ba da dabara.

Kana fin zama, kana fison zama a kujera ko a tabarma? Wato zama a tabarma yana da kyau, yana da armashi kuma zaka iya miƙar da ƙafa amma babban matsala shine indai ba ka saba zama a tabarma ba, saika gaya wahalar dakai. To ni da kake gani, da kake tambaya, na fi son zama a kujera saboda shine muka saba da shi, shine muka girma zama a kansa. A makaranta akwai, a islamiya akwai. Duk inda ka sani da dai ake samu ayi zama, duk a kujera muke zama. Don haka munfi sabo da kujera akan tabarma dan haka na fi son zama a kujera fiye da tabarma sabida kujera shine muka saba da shi kuma shine muka saba a mu mi ƙaddafa mu samu. Ka ga a primary na zauna da kujera, a secondary na zauna da kujera, a jami'a ma da kujera na zauna. Yanzu ma gun aiki da kujeru na ke zama. Sannan kuma in ka duba da kyau, a kujera ofis ma akwai ta. To shine sabo da kujeran. Gaskiya ta wajajen mu bamu saba da a. Tabarma ba, shi ya sa ma tabarma dai ya fi daɗin zama amma ni ba mun saba ba. Na fi son zama a kujera.

Yaya kake inganta aikinku? To inganta aiki ne abu ne da yake da mahimmanci a gurin aiki da kuma ya kamata kowa ya sa rai kowa ya ƙoƙari a yayyi. To ni inda nake inganta aiki a wurina shine nakan zuwa na duba mai sandan, me abun yarda wanda a duniya suke yarda a kan yanayin aikin. Idan na duba, sai in duba yaya kamfanina ya suke duba ingancin aiki. Sannan in gwada a matsayina na gwaji in ga yadda aikin yake. Idan har aikin ya yi daidai da wani yan tsarin, to na yarda ingancin aikin yana da kyau. Amma idan bai yi daidai ba, to na yarda duh dabaran da za ka yi bai taɓa ingantamma da aiki ba, sai dai buga buga kawai.